Eh a gaskiya ko do-kowace rana ina sanya turare domin shi turare abu ne mai ƙamshi wanda yake da ɗuka hankali a idon al'umma. Kuma duk inda za ki shiga da turare da turare babu wanda zai ɗauke ka ƙaramin mutum, sanan kuma babu wanda zai ƙyamace ka. Har shi yasanya a koda yaushe nake son turare nake shafa shi.

Eh da safe a gaskiya magana, Allah nafi son in ganni nasha shayi kalar abincin da nakeso kenan. Sannan kuma irin wajajen ƙarfe goma na safe sai in samu in ci abinci mai ɗan nauyi. Sannan in tafi wajen aiki. A gaskiya na fi son in sha shayi domin shayi yana da daɗi sosai gaskiya. Shi ya sa na fi son.

Eh a gaskiya da daddare na ina kallon taurari sosai domin na fi so in kalla tauraro da daddare. Abu ne masu ban sha'awa ga ƙyalƙyali ga nishaɗin kallo. Gaskiya ina so na kalle sosai domin suna da daɗin kallo da daddare. Gaskiya bakin gwargwado suna da daɗin kallo. Shi ya sanya nake son su a ko da yaushe.

A gaskiya ƴaƴan itacen danafi so nafi son insha irin su apple domin aful yana da daɗi sosai. Shiya sanya nafi son apple ina bala'in san apple na cishi idan naga apple har murya na canjawa take, mood ɗina gabaki ɗaya canjawa yake, inason gaskiya to be frank and sincere ina son naci apple.

A gaskiya ina yin harsashi sosai lokacin da nake kwance a ina bacci. Bazan manta ba har sometimes idan kakannina suna da yake gidan kakannina nake kwana suna nuna min cewa gaskiya idan kana bacci kana ɗakoramana. Gaskiya ina yin harsashi sosai gaskiya.

Eh gaskiya shagon da na fi zuwa a koda yaushe, eh na fi zuwa wani shago ne irin na provision inda tunda safe ina zuwa na siyo Nescafe domin gaskiya ne, zan karya in na fi san Nescafe shi ya sanya kawai ni ke fita tunda duku duku na je na siyo abin da nake so. Ina fi zuwa shagon provision gaskiya.

Gaskiya ina magance koke-koke ta hanyoyi daban-daban. Ina lallasa mutane sanna kuma more esfeshiyalo, idan mutum ya zo zan bashi dariya. Kawai dai yana yina ni kawai gabaƙi ɗaya na ban dariya ne shiyasan ya kawai. Ni ke magance koke-koke gaskiya. Ina son.

Eh gaskiya muna da botiki da yawa, da yawa, da yawa domin muna da yawa a cikin gidan mu, shi ya sanya mu ka fi amfani da botikai da dama, shi ya sanya mu ka fi son su gaskiya, a ko da yaushe. In suna da yawa gaskiya, they are so many, many, many, sosai da sosai suna da yawa gaskiya.

Ta gaskiya ina amfani da waya na sosai, sosai da sosai. To ai ina saran wayata ba ta rabuwa dani saidai in zan kwanta bacci. Mostly ma in zan kwanta bacci ina zuwa ina sanya ta kusa da kaina domin ina farka ita zan ɗauko in yi amfani da ita. Gaskiya ina amfani da waya sosai.

A'a gaskiya bana huhh bana wasuka da mutane. Ai ni mutum ne irin, so decent man. Ba ruwana da irin a mutane ace muna samun matsala da su nan mostly ma idan na fito zan bar basu hannu ince musu ina kwana ina gajiya an tashi lafiya mu gaggaisa faran-faran ace a'a dawo lafiya Haji Ismail.

A'a, a'a, ina son kallon faɗuwar rana sosai. More specially idan yamma ta yi kawai, sai kome aikin mi ni kai zai fi kawai ajeshi kuma wajen gari in kalli rana ina so in ga tai wannan glowing in na shiya sanya kawai gaskiya ni ke so in je in kalli fadua rana sosai.

Eh, a gaskiya ina wanke tufafina a, a kowace rana domin bana son dauɗa gaskiya. Dauɗa abu ce mara kyau wanda idan ka shiga cikin al'umma ma za su dinga ƙyamanka, shi sanya kwata kwata. Bana son zama da dauɗa. Nake wanke tufafina a koɗa yaushe a kowace rana domin in tsabtar jikina in fita fes a cikin al'umma.

Eh, bayan kowane lokaci na kan yi aikace-aikace domin in motsa jikina, in yi exercise. Gaskiya ina son motsa jikina domin motsa jiki abu ne mai inganci wanda zai ƙara maka lafiya, ya ƙara maka kuzari sosai. Shi ya sanya gaskiya a ko da yaushe, a bayan kowane lokaci nake yin aiki a matsayin exercise.

Eh, gaskiya nakan kwanta da daddare irin wajen ƙarfe goma a lokacin nike kwanciya in yi barcina. Domin bana so gaskiya in kai dare ya dare in ban yi barci ba. Shi ya sanya a koda yaushe nike kwanciya tare da ƙarfe goma. Alarm ma nike sanya goma nayi zai fi gama alarm, to alamun cewa zan kwanta.

Kai takaddun aiki ai abu ne masu mahimmanci gaskiya. Nakan ajiye su gu wanda na san riga. Na riga na san safe ne, babu abin da yake taɓa su. Na dai dai ina ajiye takarduna a intanet, a Google ke nan. Na san cewa Google no matter how waɗannan abubuwan ba za su ɓace ba. Sannan kuma nakan ajiye su.

Eh, a lokacin da ruwa yake zuwa nakanje na killace kaina domin bana so ruwa ya jiƙani. Ni idan ruwa ya jiƙani nakanyi masassara. Gaskiya shi ya sanya kwata kwata bana so ruwa ya jiƙani. Shi yasa nake kwanciya gu safe inda ruwa bazai jiƙa ni ba gaskiya.